Wato a wannan zamani na fasaha, wayar hannu ta zama muhimmiyar, aa, bangare na rayuwar, rayuwar yau da kullum. Kusan babu wanda baya amfani da waya a kowace rana, ko don sadarwa, neman ilimi ko nishaɗi. Ni kaina ina amfani da wayata sau da dama a rana, amma ina ƙoƙarin amfani da ita cikin tsari da amfani. Na farko, ina amfani da wayata wajen sadarwa da iyali da kuma abokai ta hanyar kiran waya, saƙon rubutu ko kuma hanyoyin manhajojin sadarwa kamar WhatsApp, aa, ko kuma Facebook. Ina iya jin halin da suke ciki da kuma tattaunawa da su duk inda, duk inda suke. Wannan yana ƙara, aa, danƙon zumunci, musamman idan nesa ta raba mu. Haka kuma ina amfani da wayata wajen karatu da kuma neman ilimi. Akwai manhajoji da dama da ke taimakawa wajen karanta labarai, aa, kallon darsa ko kuma sauraron karatuttukan ilimi. Sau da yawa ina amfani da wayata wajen bincike, rubuta bayanai ko kuma koyon sabbin abubuwan da za su taimaka mini a makaranta ko kuma a aikina. Bugu da ƙari, wayata tana taimaka mini wajen aiki da kuma kasuwanci. Ina amfani da ita wajen aika saƙonni da kuma aika dube, da aiki, da kuma dube, dube imel da kuma tsara ayyuka, aa, na yau da kullun. Ga wasu mutane kuma waya ta zama hanya ta samun kuɗi, shiga ta hanyar kasuwanci a yanar gizo ko kuma tallace-tallace. Duk da waɗannan fa'idodin, ina, ina sane da cewa yawan amfani da waya ba tare da tsari ba na iya zama matsala. Yawan kallon waya na iya janyo ɓata lokaci, gajiya, ta'ido da kuma rage hulɗa da mutane a zahiri. Saboda haka ina ƙoƙarin rage amfani da wayata musamman a lokacin da nake tare da iyali ko kuma lokacin hutawa. A ƙarshe, zan iya cewa ina amfani da wayata sau da dama a rana amma ina ƙoƙarin amfani da ita ta hanyar da za ta amfane ni. Wayar hannu kayan aiki, kayan aiki ce mai muhimmanci amma ya kamata mu riƙa, aa, sarrafata ba ita ta riƙa sarrafa mu ba. Na gode ƙwarai.